Tabbas, rubutuna yana da kyau, musamman idan na zauna na natsu nayi rubutu cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Haka kuma, musamman idan na yi rubutun da safe a lokacin da ƙwaƙwalwata ta fara aiki cikin natsuwa da kwanciyar hankali.

Eh ina da sa hannu a saƙonnin ku, musamman idan saƙon ya zo da ma'ana, nakan sa hannu domin tabbatar da saƙon ya tafi daidai, ya isa inda ya kamata. Domin tabbatar da saƙon ya tafi daidai kuma ya isa inda ya kamata.

Ina son lokacin safiya domin da safiya na kan samu lokaci da ƙarfi da zan yi aikin da ya kamata, kuma ina samun kuzari da natsuwa da zan yi duk ayyukan da zan yi. Ina jin daɗin lokacin safiya domin gudanar da ayyukana cikin natsuwa da farin ciki.

Ina daidaita aikina da rayuwa. Ina tsara ayyukana a yini ɗaya bayan ɗaya domin su tafi yadda ya kamata. Kowane aiki ina bashi lokaci domin ya tafi yadda nake so da kuma yadda na tsarina zai tafi.

Wani lokacin na kan yi kuka a lokacin da na ke yanka albasa musamman idan ruwan ya taɓa ido na, Wani lokacin kuma bana yin kuka a yayin da na ke yanka albasa. Ya danganta da yadda abubuwan suka kasance a yayin da na ke yanka albasar. Wani lokaci na yi kuka, wani lokacin kuma.

Ina yin amfani da wayata sau ba adadi a rana. Duk lokacin da na buƙaci yin amfani da wayata, nakan ɗauko ta domin in duba saƙonni. Musamman da yake ma wayata ta kasance kamar ofis a wajena, da ita ina yin ayyuka da ita da yawa. Nakan duba labarai da sauransu.

Ina cin tafarnuwa musamman ina yin amfani da ita domin yin girki. Nakan kuma tafasa ta tare da kayan ƙanshi domin na ji maganin sanyi. Amma na fi ƙaunar in yi amfani da ita a girki domin tana ƙara ƙanshin girki.

Ina tauna goro, musamman a lokacin da zuciyata ta tashi. Idan na tauna goron, nakan ji na samu natsuwa daga tashin zuciya, kuma yana gyara min yawuna, musamman idan na ji ba daɗi a bakina.

Nakan kwanta a cikin ɗaki domin samun natsuwa in yi barci cikin kwanciyar hankali. Wani lokacin kuma nakan kwana a waje musamman a lokutan zafi domin shan iska. Ya danganta da yadda yanayi ya kama.

Sau ɗaya nake kallon madubi a rana, wani lokacin ma bana kallon madubi. Idan nayi wanka na shafa mai, na shafa hoda, wani lokacin ma bana shafa hoda. Kawai nakan yi wanka shikenan ba ruwa na da wani duba madubi. Shike na idan na batsi na duba madubi ba, nakan yi wanka, na sa kayana, na sa takalmina, na sa takalmina, na sa riga ta shike nan anwuce gurin. Ba koyaushe nake duba madubi ba. Yau ba, ba koyaushe nake duba madubi ba gaskiya. Sannan kuma nakan yi bacci da wuri, na tashi da safe nayi wanka shike na.